Raba abinci da mutane ai sunnane kuma dole kai ma kayi, dan ba kowa yake da shi ba sai ka tafi kuma kai kuma yanda Allah ya ba ka sai ka ba wasu su ma su samu su ci. Kaga abinci kana da shi Allah ne ya ba ka, kuma ka ga shi in yana da rowa ba zai ba ka ba kuma Ubangiji Allah yana kusan ci bayinsa waɗanda suna rawa wa juna abin da suke da shi. Ina da shi imba kai ma kana da shi ka ba ni ba lallai sai ma abinci ba kawai, koma menene a bude na amfani haka? Kana da shi ina nima zan nema wurinka ka ba ni nima ina da shi ka nima wurina imbaka haka aka fi so. A ce kowa yana samun abin da yake so ga kwanciyan hankali da kuma samun wuri. To, Alhamdulillah kowa haka yafi so ba wai kawai hayaniyaba ɗan kwanciyar hankali yafi komi.

Kofofin shafa labarai wanda nafi amfani da su shine X wanda aka fi sani da Twitter. Dama Twitter take da suna amma har yanzu kuwa ma Twitter shika kiranta. Wa yake kiran X har yanzu? Wa yake kiran X Twitter? X, X kowa Twitter yake kira ta. Ba wanda yake kiran Twitter X Twitter. X, X Twitter muke ce ma ko kowa da kowa X yake ce mai.

Eh ina shirin zuwa ƙauye in je hutu, dan muna da biki a ƙauye. A ƙauyen mu akwai biki, ƙanuwar babata tana aure, anyi za a mata aure, za ta koma gidan miji da zama, za ta bar gida, zamu ji kewan ta, kowa zai ji kewan ta.

Eh ina tabbatar da ingancin aikin ta yadda ya kamata. Yadda aka sa ni aikin nake yin ta. Ba ni aikin ta yadda ni na so. Ina tabbatar da ita ne yadda kwastomoni kowa in ya zo ya ga yadda aikin ta yiwu, ya zo ya ga yadda na yi aikin, za su ji daɗin aikina. Ya ce, "A'a, a'a, a'a tabbas wana ka iya aiki. Aikin ka yayi kyau, gaskiya." Na ji daɗin wannan aiki da kai. Ka yi kuma inna aiki da kyau. Kwastoma gobe zai dawo ya ce min ya gashi kuma in sa ke. Kuma ni abin da nake so ke nan. Na fi son a ce na yi aiki kwastoma ya dawo. A sama kwastoma suna dawowa kullum. Dawowan kwastoma ai shi ne mafi muhimmanci a cikin kowane sana'a. A ce kana aiki ba ka ingantawa, ai ƙarya ne a ce kwastoma shi dawo wurinka kuma.

Aito namiji wanda yake son cin abinci sosai dole a same shi da yawan iya dafa abinci. Ace kai namiji ne kana son cin abinci kuma ba ka iya dafa abinci ba? An yi ba a yi ba kinan, aikin baban giwa. Ace min da shi ni namiji daya bane. Ma'aninta ka iya dafa abinci nama ne saboda mafi muhimmanci saboda kai ne. Amma ka yadda na iya dafa abinci, ba yarinyar da za ta rena nin jawali. Ace yarinya ace min ki zo gidanmu dafa min abinci, a dinga wani mana rainin wayo a dinga ce min ka za da ka za na duniya da 'ya'yan ta. A'a, a'a ba'a wannan da ni gaskiya. Dafa ni abinci ka ce min a'a, ina gaba na yi. Kafin ka sani ni na je na sanya tukunya na ga bisauta na je na fara abinci na waka abinci kan wuta tunda ni na iya abinci. Me nan ina damun kai na wani waye jira wani ya mun wani abinci. Aikin banza yake nan ai. Kai an yi ba a yi bakinan wai aikin baban gida gaskiya.

Eh shinkafa ko tuwo wani lokaci yana da akwai lokacin da na fi son shinkafa kuma akwai lokacin da na fi son tuwo. Kaga ace tuwo ace da rana haka tuwon shinkafa da miyan wake. Saboda wani lokaci kaga likita ma ya ce ba kyau cin tuwo abin ga ba kyau cin wasu abinci mai nauyi da yamma. Kaga da yamma aci shinkafa kai ko yau ma taliya muka amma an jiya shinkafa muka yi fara shinkafa ace shinkafan a yi ta da wake. Shinkafa da wake kai ina rawa kai alhaji ba dai daɗi ba. Shinkafa da wake rangyen rangyengen shinkafa da nama kai rangyen kai rangyengen kai ɗan'uwa ina rawa haka. Shinkafa shinkafa ba dai daɗi ba ɗan'uwa ina rawa ka kai alhaji ka bari kawai. Shinkafa dai yana da daɗi tun tun ace ta ji wake sai ace ga nama manya manyan nama manya manyan nama zuƙa zuƙan nama kai alhaji.

Ina wasa irin wasa ta yara, ni ma ina wasan yara sosai. Ina da son wasa kaman ƙaramin yaro. Aƙalla ni ba ƙaramin yaro bane amma in wasa yanzu ta kama, zan yi wasa ne sosai kaman ƙaramin yaro. Dan ka ga wasa shi kuwa yaro ne ba wanda aƙalla yake girma da shi. Kai wai dai wani lokacin saboda kar arena mana da wayo a wani maganar barinza shi yake kawo. Shine dalilin da ya sa wani lokacin muna waje kuma ake yi da wani lokaci ko zamu so mu shiga wasan sai mu ƙi, saboda renin wayo. Kan mutum yanzu yanzu ka ga ka yi kana yi dan kana wasa kai kana yi dan ka ji daɗi shi kuma sai ya kalle ka sai ya rena wa da wayo. Ka ga haka kuma ba daɗi ga rai ba. Ace mutum ka yi kana abun ka, lamin lafiya yazo shi ya kafa ya tsare yace kai zai rena wa da wayo. Ka ga hakan bai yi ba gaskiya. Ace mutum kawai shi kai ya rena wa da wayo. Kai a kai ma haka, ba za ka ji daɗin hakan ba. Hakan ba zai yi kyau ba. Ace kai kawai mutum ya zo ya rena ma da wayo.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Ina rubuta mana wai kuɗin da zan yi amfani da shi wai in rubuta kan rubuta a gida? Eh, ina rubuta wa. Saboda haka kana rubuta ka rubuta ka yi lissafi nawa za ka kashe. Yafi kyau yana da amfani saboda in ka rubuta koma nawa za ka kashe, in ka zo ka je waje ba lalle ne ka kashe sama da haka ba. Dan ko miyanzu in ba ka yi shi da lissafi ba, kai ka ce ƙwan kai kasuwa za ka je ba za ka rubuta mai kama takan rubuta ba. Kaawai za ka tattara ina ka, ina ka ka yi da jiki ka ce ka kai kayan hanyar kasuwa ka je siyayya. To, tabbas za ka je ka kashe kuɗi sama da yadda ka tsammani. Hadda abubuwan da ma ba ka so ka siya za ka je ka dinga kashe kuɗi kana tashi nasu. To kaga haka ba kyau yake da shi ba ace ka kai shi ga kasuwa sai wani ka kashe kuɗi ka ke yin. A'a, ina yin haka. Kaga kaman kuɗin adashe shi ma in ba ka rubuta shi ba, ka ga lissafi zai ɓace. Wasu kuɗin dole ayi sai da a rubuce ba ka ɓacin lissafi zai kama ka.